Waya ta ba ta daidaita haske da kanta sai dai ni da kaina na kan rage hasken. Masana a fannin lafiya sun ce hasken waya yana illata gani. Don haka yana da kyau mutum ya riƙa daidaita hasken wayarsa domin amfanin da shi cikin aminci da kuma kare lafiyar mutum. Don haka yana, kana iya sayar daidaita hasken wayarka da daidaita haske da kanta. Kana kuma iya daidaitawa da kanka domin guje wa matsalar haske da ka iya illata lafiyar ido. Don haka ko da wayata bata daidaita haskenta ba, ni nakan daidaita hasken da kaina. Madalla na gode. Daidaita hasken waya yana da kyau a lafiya.

Ina fara aiki da misalin ƙarfe bakwai na safiya, ina kuma gama shi da misalin ƙarfe sha biyu na rana. Don haka fara aiki da wuri yana da matuƙar muhimmanci, duba da cewa matuƙar mutum ya fara aiki da wuri zai gama shi da wuri. Sai dai a wani sa'illin nakany yi baccin safe in fara aiki kamar zuwa ƙarfe sha ɗaya ko zuwa sha biyu na rana. Wanda hakan yana bayiwa ga aikin yakan daɗe mun ban gama shi da wuri ba. A ƙa'ida yana da kyau mutum ya fara aiki da misalin ƙarfe shida ko ƙarfe bakwai ko ƙarfe takwas na safiya domin a samu a kammala aikin da wuri. Malallah.

Karbar baƙo abu ne da ya kamata Musulmi ya riƙa yi cikin aminci da kyautatawa. Don haka idan na yi baƙi, na kan tarbe su da ruwa ko shayi. Musamman a al'adar Bahaushe idan an yi baƙo, a kan tarbe shi da ruwan sanyi mai daɗi musamman ma a lokacin da ake fama da zafi. A lokacin kuma da ake fama da sanyi, akan ba baƙo ruwa mai sanyi wanda ba shi da sanyi, ba shi da zafi tsaka-tsaki. Sai dai ni na kan tarbi baƙi ta hanyar kyautata musu da murmushi da ba su ruwa da kuma abinci da kuma zama a yi hira da su cikin aminci da girmamawa da kyautatawa. Don haka tarbar baƙi cikin raha yana da amfani.

Nakan wanke tufafi so ɗaya ko so biyu. Musamman idan tufafi yayi datti nakan wanke shi so biyu amma idan bai yi datti ba nakan wanke shi so ɗaya. Sai dai tsaftace tufafi da wanke shi yana daga cikin tsafta. Tsafta kuma tana da amfani kuma tana daga cikin addini. Don haka nakan wanke tufafina so ɗaya a sati. Kwana bakwai kenan a lokacin sun taru sun kai kamar kimanin guda bakwai zan tattara su in wanke su domin kula da tsafta. Domin tsafta tana daga cikin imani. Don haka wanke tufafi abu ne da yake inganta rayuwa da kuma inganta tsafta. Don haka nakan wanke tufafina so ɗaya ko so biyu a sati.

Ina amfani da ruwan rijiya domin yin wanki da wanka da sauran ayyukan gida. Sai dai ban fiye yin amfani da shi ba domin amfani ruwan sha da kuma ruwan yin girki. Sai dai a mafi yawan lokuta masu kiwon kifi an fi ba su shawara su yi amfani da ruwan rijiya. Duba da cewa shi kifi in aka yi amfani da ruwan famfo yana ba shi matsala balma har yakan kai shi ga hallaka. Don haka ruwan rijiya ban fiye amfani da shi ba wajen ayyukan yau da wa to girki da kuma sha. Sai dai muka ji amfani da shi domin yin wanki, wanka, wanke-wanke, wanke gida, bawa fulawa ruwa da kuma zubawa kifi da ake kiwo a gida.

Me kake yi don ƙara aiki? Ina yin aiki yadda ya kamata domin ganin na yi aiki mai kyau, mai ma'ana, mai inganci. Nakan fara aiki da misalin ƙarfe takwas na safe na tashi da misalin ƙarfe biyar na yamma. Aiki mai inganci yana da matuƙar ma'ana kuma yana ƙara wa mutum mutunci da ƙima. Don haka rashin yin aiki mai kyau yakan jawo wa mutum matsala, yakan sa kuma a ƙi bashi aikin da ya kamata a ma'aikata ko kuma a inda ba ma'aikata ba. Don haka ina yin aiki mai kyau domin ƙara aiki mai kyau. Madalla.

Tabbas ina sanya tunatarwar alarm domin ayyuka. Misali, ayyukan da na tsara zan yi a rana takan sanya tunatarwa ko kuma ayyukan da na tsara zan yi a wata nakan sanya tunatarwa. Domin tunatarwa takan tunatar da ni cewa zan yi aiki. Dan haka sanya tunatarwa domin ayyuka abu ne da yake ƙarfafa gwiwar yin aiki yadda ya kamata yadda kuma ya dace. Sanya tunatarwar aiki abu ne mai muhimmanci domin yakan son ya, yakan tunatar da mutum ba tare da mutum ya manta domin fara aiki a lokacin da ya dace a sad da, a kuma yanayin da ya dace a ranar da ya dace.

Yaya kake son zama? Ina son zama da 'yan uwa da abokan arziki da iyali domin nishaɗi da kuma zaman lafiya da juna. Ina son zama unguwar da take da tsari da magudanar ruwa da, da, da sauransu. Bana son zama a unguwar da take da kwata ko kuma wacce take awon igiya, wacce babu magudanar ruwa da sauransu. Ina so in zauna lafiya da mutane. Ina son kuma in zauna lafiya da mutane. Don haka ina son zama cikin kwanciyar hankali da aminci da ƙoshin lafiya da aikata gaskiya da sauransu.

Kana sanya agogo a hannu? Eh tabbas, a da akan sanya agogo a hannu, domin duba lokaci. Sai dai a yanzu, ban fiye sanya agogo a hannu ba. Duba da cewa a yanzu mutane ba su fiye amfani da agogon hannu ba, domin duba lokaci. Sau tari akan yi amfani da agogon hannu domin duba lokaci. Sai dai a yanzu an fi yin amfani da shi domin yin kwalliya. Duba da cewa waya-- waya ta maye gurbin agogon hannu. Ko a gida ba a fiye amfani da agogon hannu ko bango ba. In ana son a ga lokaci sai dai a duba agogon waya. Wannan ya sa agogon hannu ya yi ƙaranci a tsakanin mutane. Sannan baya ga haka, masu aikin gyaran agogo ma sun rasa sana'arsu. Duba da cewa mutane ba su fiye amfani da agogon hannu ba.

Na kan yi musafaha da mutane domin gaisawa. Sai dai wani lokacin yin musafaha da mutane, musamman mutanen da ba ka fahimci su ba ko ba ka waye su ba yakan jawo matsala. Sai dai na kan yi musafaha da mutanen da nake da ilimin na san su, kamar 'yan uwa da abokan arziki da dangi da kuma mutanen da aka daɗe ana mu'amala da su. Amma musafaha a addinin Musulunci abu ne mai kyau wanda yake kawo shakuwa da ƙima da mutan ta juna. Don haka ana so idan an haɗu da juna a yi musafaha. Sai dai ba kowa ne ya kamata ka yi musafaha da shi ba. Wani za ka iya ganin shi kawai kuyi gaisa ta baki, kuyi sallama ta baki. Don haka musafaha da juna abu ne da yake ƙara danƙon zumunci.

Ina da takalma kamar guda bakwai. Wannan yakan bani dama a kullum ina da adadin takalman da zan sa. Saide yana da kyau ka rinka amfani da takalma kala kala domin yin amfani da takalmi guda ɗaya yakan sa takalmin ya mutu da wuri. Sannan kuma abin da na fahimta da shi shine da ƙun hadura mutane abin da za su fara kallo shine ƙafarka, su ga wane irin takalmi ka sa. Dan haka ina da burin in sayi takalmi kaman kala talatin wanda zai isheni a wata in sa. A kullum zan sa takalmi guda ɗaya. Dan haka a yanzu dai bana da takalma masu yawa amma a gaba ina sa ran zan yi takalma da yawa waɗanda za su isheni in gudanar da rayuwata cikin aminci. A yanzu takalma na ba su wuce ƙwaya uku ba.

Ina yin amfani da intanet a kullum. A kullum zan iya cewa ina amfani da intanet sau ba adadi. Duba da cewa a yanzu komai ya koma kan intanet. A yanzu haka ma akwai aikin da nake yi wanda yake amfani, wanda yake buƙatar amfani da intanet. Don haka a rana zan iya cewa ina yin amfani da intanet tsawan awa ishirin a kuma kullun So ba zan iya ƙayyade adadin sau nawa nake amfani da intanet ba. Duba da cewa a koyaushe ina buƙatar ta. Ina gudanar da ayyukana, ina kuma gudanar da bincikena, ina kuma yin amfani da ita domin duba al'amuran da suke faruwa a duniya. Don haka zan iya cewa ina amfani da intanet kusan awa ashirin ko ashirin ko sama da haka a rana.

Kana kallon taurari da daddare? Tabbas ina kallon taurari da daddare, kuma abu ne mai matuƙar ƙawatawa. Don haka, taurari da daddare suna bani kyakkyawan gani kuma suna da ban sha'awa. Kamar yadda muka karanta a makaranta, taurari suna da sunaye kala-kala. Akwai a Turance ana ce musu solar system, sai dai a Hausa akwai wata tauraruwa da na ji ana kiranta da gamzaki, akwai wacce ake ce mata zara da dai sauransu. Don haka, kallon taurari da daddare yana sanyaya zuciya, yana kuma ƙawata ruhi, yana sa mutum ya ji daɗi sosai da sosai. Ina kallon taurari da daddare domin nishaɗi da jin daɗi da kuma sauran al'amara.

Ina son wasa kala kala. Wasa kala kala ne, akwai wasan ƙwallon ƙafa, akwai wasan ƙwallon kwando, akwai wasan ƙwallon hoki, akwai 'yan ta, akwai wasan wrestling, akwai wasan boxing da sauran su. Dan haka na fi sha'awar yin wasan ƙwallon ƙafa domin yana da ƙayatarwa kuma motsa jiki ne yakan ba jiki lafiya da sauran su. Baya ga haka kuma wasan ƙwallon ƙafa wasa ne da yayi shahara a duniya, wanda a duk shekara ana yin gasar wasan ƙwallon ƙafa a tsakanin ƙasashen duniya, wanda ƙasa ta Najeriya ita ma takan halarci wannan wasu wasa. Wani lokacin akan yin shi a tsakanin ƙasashen Afirka, wani lokacin kuma akan yin shi a tsakanin ƙasashen duniya gaba daya. Dan haka wasan ƙwallon ƙafa shine wasa da yafi shahara a duniyar nan, wanda aka fi yin shi musamman a tsakanin ƙasashe.

Ina iya gabatar da rahoto duba da cewa aikin da na fara yi a matsayina na 'yar jarida nakan yi rahoto. Don haka rahoto abu ne wanda baya bani wahala duba da cewa na ƙware kuma sana'a ta ce ina yin shi. Don haka rahoto shi ne abu mafi sauƙi da zan iya bayarwa domin abu ne da zan iya aiwatarwa. A matsayina na ƴar jarida nakanyi rahoto kamar guda biyu zuwa uku a rana don haka na saba gabatar da rahoto. Wannan abu ne mai sauƙi. Zan iya ba da rahoto a kan al'amuran yau da kullum da suka shafi siyasa, zamantakewa da sauransu. Sannan kuma zan iya bayar da rahoto a kan al'amura da suka shafi zamantakewar iyali, ƙawance da dai sauransu. Don haka abu-- rahoto abu ne mai sauƙi da zan iya aiwatarwa a duk sanda na tashi. Zan iya aiwatar da rahoto a cikin minti goma sha biyar ko ƙasa da haka.

Yaya kake jin hayaniya? Hayaniya, hayaniya tana shigan mun rayuwa domin tana bani matsala a yayin da nake gudanar da aikina. Duba da aikina, aikin jarida ne kuma aiki ne da nake yi a daga gida. Na kanyi aiki na aika shi. Don haka ina buƙatar guri wanda bashi da hayaniya. Guri wanda yake da natsuwa domin in samu gudanar da aikina cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Sannan hayaniya takan hana ni bacci. Sannan kuma hayaniya takan hana ni natsuwa domin yin nazari, domin gudanar da aikina cikin naz-- cikin nasara da kwanciyar hankali. Don haka ni ban fiye son hayaniya ba. Ban fiye son a riƙa yin hayaniya ba. Ban fiye son zama guri wanda yake da hayaniya ba. Na fi son in zauna a guri wanda yake da natsuwa da kwanciyar hankali. Hayaniya takan shigan mun rayuwa, takan bani matsala a yayin gudanar da al'am-- al'amurana.

Kana kallon inuwar ka? Eh tabbas nakan kalli inuwa ta, sai dai a lokacin da muna yara inuwa takan bamu tsoro. Don haka wani lokaci idan mun kalli inuwar mu mukan firgita sai dai so da dama ban fiye kallon inuwa ta ba. Wa ye.

Wane fure ka fi so? Ina son fure wanda yake bada ƙanshi. Fure yana da wato ainihin da Hausa ana ce mashi fure, da turanci ana ce mai flower. Ina son fure wanda yake da kyawu sosai, wanda yake bada ma'ana, yake bada ƙanshi. Ina matuƙar son fure mai jar kala ko kuma mai blue ko kuma fure mai ruwan shinshin bali. Yana ƙayatarwa matuƙa da gaske. Kuma shuka shi a gida yana ƙawata gida, yana sa gida yayi kyawu. Dan haka idan na gina gida mai kyau zanyi ƙoƙari in dasa fure domin ƙawata gidana da kwalliya mai kyau wacce zatayi wa gidana kyau ta ƙawata shi da furanni masu kyau. Sannan kuma furanni suna kawo iska a wuri, suna, suna sawa guri yazama yana da iska a ko da yaushe.

Tabbas ina lulluɓewa da bargo musamman a lokacin da ake sanyi, sai dai wani lokacin idan na lulluɓe da bargo idan dare ya tsalla nakan ji zafi musamman idan sanyi bai shigo sosai da sosai ba. Amma bargo yana da matuƙar amfani domin yana kare mu daga jin sanyi kuma ina mutuƙar son in yi, in lulluɓe da bargo domin samun ɗumi mai gamsarwa. Bargo wani abu ne da ake lulluɓa dashi a lokacin sanyi. Bargo wani abu ne da ake amfani dashi domin magance matsalar sanyi. Bargo yana da matuƙar amfani kuma yana da kyau ace kowanne gida yana da, suna da bargo. Saboda lokacin sanyi idan ya zo ana buƙatar bargo ana rufa dashi domin kariya daga sanyi. Sannan kuma ma'aurata ma suna amfani da bargo. Sau tari mafi yawanci idan akai wa amarya aure akan kai ta da bargo. Yana da kyau ace ɗan adam yana da bargo.

Ina amfani da sabulun Eva, ina kuma amfani da sabulun Lux, ina amfani da sabulun Fresh Glow. Don haka a yanzu waɗannan sabululluka suna, sukan gyara mini fata tayi ƙyau, tayi haske, tayi ƙyau. Ni a rayuwata ma nafi buƙatar amfani da sabulu fiye da yin amfani da mai. A mai nafi amfani da Vaseline amma sabulu nakan kashe kuɗi, na kanyi amfani da kuɗi mai, mai tsada domin yin amfani da sa--, domin siyan sabulu, domin ya gyara, domin gyara fatata. Sabulu yana da matuƙar amfani ga fata domin yana kawar da datti kuma ana amfani da sabulu wurin wanke kaya domin kawar da datti. Ana kuma amfani da sabulu domin wanka, domin kawar da datti. Ana amfani da sabulu wani lokacin domin yin wanke wanke da kuma wanke kayayyakin gida domin tsaftace guri da sauransu. Sabulu yanada matuƙar amfani a rayuwar mu.

Ina son kallon fina-finai misali kamar fina-finan Larabawa da suke magana akan tarihin Musulunci kamar akwai fina-finan da na kalla kwanan nan. Akwai fim ɗin Umar wato Umar bin Khattab, khalifa na Musulunci na biyu wanda aka fara shi tun kafin aka aiko wato fim ɗin ya fara ne tun kamun zuwan Annabi Muhammad har zuwa aka aiko shi har zuwa bayan rasuwarsa har zuwa khalifa Abubakar har zuwa khalifa Umar. Daga Umar aka tsaya sai kuma fim ɗin Ahmad ɗan Hanbal shima wani babban malami ne da aka yi a tarihi. Sai fim ɗin Haruna Rashir shima wani babban sarki ne a daular Umayya wanda shi ma ya yi shahara a cikin daular wato daular Abbasid ba Umayya ba. Shi ma na kalle shi kuma ya ƙayatar da ni. Akwai kuma fina-finan Amurka da suke da suma darasi a ciki na kan kalle su sai kuma lokacin da na kan kalli fina-finan Hausa domin nishaɗi. Akwai kuma fina-finan Philippines da kuma fina-finan Philippines da fina-finan Philippines da fina-finan Korea suma ina kallonsu suna bani nishaɗi matuƙa daga su.